Na fi so malamin da zai am bani ilimi gaskiya sosai sosai saboda ni bana so malamin mai surutu ko wani abu de haka. Na fi so malamin da zai ba da.

Gaskiya na fi son fim da ana faɗa sosai-sosai kuma a ce akwai abubuwa da mutum zai iya koya game da rayuwa ko abubuwan da za su baka ilimi dai a wannan duniya.

Gaskiya wannan tambayan, tambaye mai kyau ne gaskiya. Yaya nake jira a layi? Ina jira kaman kowa ne. Yaya za mu je mu saya a layi mu kaman indai wannan ba za mu yi kaga ba sai mun shiga layi mu nutsu.

Nawa so ka ke kwallon wayar ka? Gaskiya ina kwallon wayana zuwa so biyu, so uku, so huɗu dai a minti. So gaskiya bana iya san so nawa nake rike wayana a rana ba amma na san ina danna wayana sosai sosai gaskiya.

Gaskiya da farko tap na je ofis abin da nake yi shine in na shiga, karga zan je in duɗuba fayil da muka yi amfani da shi, wato ranan kafin ranan ya kai. Saboda yana kyau a ce mutum ya duba, ya san inda ya saya kuma wurin da zai ci gaba.

Gaskiya ina yin wasanni da yawa fa kamani haka ina wasan kwallon kafa, ina wasan wato card aka kira shi, a wanda ake amfani da shi a gidaje masu rawan kai dinnan haka.

Haba, ai wannan ai karamin aiki ne, inda guda biyu ne gaskiya na iya dinka wa ai. Ai wannan ƙaran ankoya min tun ina yaro. Ai wannan aba babban wani abu bane. Na iya dinka tsofaffi gaskiya.

A'a gaskiya mun kam bama sa uniform, ko in ma zamu sa uniform wato, lab coat kenan zamu sa saboda mu rufe jikin mu da irin abubuwan da muke amfani dasu a wajen aiki.

Gaskiya waya na dai a rana dai bana iya gaya ma inda nake amfani da shi ba ko sauna wa nake amfani da shi ba. Amma gaskiya dai ina amfani, ina da waya na sai sosai sosai fa a rana. Hakar online ban dai san ba a iya hakan dai sai dai na yi baci da wuri kawai ne haka.

Ina amfani da Android kuma sunan wayan Samsung A07 kuma a watan na daya shine na siya wayan a kasuwar winti anan jihar Bauchi.

Gaskiya ina zuwa kasuwa ran Juma'a, ko ran Laraba saboda yana zaga ba mutane sosai a kasuwa kuma an cika kawo sababbin abubuwa kuma abubuwa masu kyau a wannan lokacin.

Gaskiya muna rubutun kashe kuɗi aiki wato muna ajiye rekod kenan. Ina da kyau ace kamfani ko mu da muke aiki haka muna ajiye rekod na kuɗin da muke kashewa gaskiya.

Gaskiya ina rufe baki a wajan hamma fa amma sai dai kaga wasu za su buɗe baki kwai a cikin mutane baza su ma ji tsoron ko wani abu ba. Haka ga sun buɗe baki kwai a cikin mutane suna hama.

Eh haba, ai wannan kam tafiya kasuwanci ai bama yauba ne ai ai tun ina yaro, amman dai ina tafiyan kasuwanci saboda ni nakan je kasuwa inje in siya kayan abinci ma gidan mu.

Gaskiya na ce Yaude, inde kana maganar yaude yaude na sha koko da kwatako sede kafina na zo ne, karya azumi na da yamma.

Gaskiya wannan dai na fi son naman kasa kuwa ko naman akuya saboda flavor da nake naman akuyan gaskiya yana daɗi sosai. Amma dai naman kaza dai shi nafi so gaskiya.

A'a ni kam bana tsoron tsuri fa, domin jiyya tsoron sa ya ji shi ba mutum bane. Ni ma ba mutum bane to tsoron, me zan ji so da Allah? Eh Malam, a'a bana jin tsoron su ai indai haka ne.

Gaskiya lambar ku mai albarka akwai yawa, amma dai zan iya yin kokari in tuna ma guda ɗaya mai amfani. Amma dai na san lambar mu mai, mai albarka shine lamba saba'in gaskiya.

Haba, ai wannan kan gaskiya, ai ya abu ya zo min dole in tara sabbin kuɗi, ya yi saboda da a yau da gobe muna zuwa biki, muna zuwa aure, muna zuwa waye da waye, sai ya kamata ace kana zuwa irin wuraren nan da sabbin kuɗi.

Ina ajiye kuɗi a ko a cikin banki ko a aljuhuna cikin gida saboda wasu lokaci kana iya neman kuɗi kuma balele sai kaje banki ba, ka nada kuɗi a hannunka kuma wasu lokaci kuma in kuɗin ya ma yawa, dole sai ka kai banki.

Gaskiya ni kan akwai abubuwa da dama da suke sa ni na yi dariya fa. Wallahi kamar yanzu ina ga abu, in ina kallon abu a Facebook haka, indai abin dariya ne. Kaga dole nayi dariya gaskiya saboda ni ba wai na sa wani abu a cikin zuciya na bane. Indai naga abu ko da wani karamin abu ne, indai naga ni ina so kuma abun yana sa dariya. Kaga dole nima in yi dariya gaskiya.

Aha, tufanuwa kike magana, haba ina cin tufan ruwa mana. Ai dole na ci tufan ruwa ai malam. Ke abin da dadi haka, hava ai dole in ci tufan ruwa ai.

Hafa, ina kunna Bluetooth kullum na yi. Kasan ni da jim waka kuwa kuma gashi da Bluetooth ina nake amfani da shi ma, na yi sending file daga waya na zuwa laptop ina wasu lokaci. Amma dai, ina kunna Bluetooth ne kullum ina kunna Bluetooth don da Bluetooth ma nake waƙa. Ina da wani katon Bluetooth speaker ke nan da nake connecting da shi ma kokin zamani. Abun dariya kuma na yi rawa ma da su. Haka duk, haka ne duk a cikin kan Bluetooth ne muke yi kullum da kullu. A yau da gobe dai, mutum yana amfani da Bluetooth aka yi gaskiya.

Na fi son bas ba gaskiya. Bas ta fi daɗi ya malam. A birnin Aba bas kaitaji, kaitaji, kaitaji, kaitaji, ban ta taxi. Ai taxi ba wani kara ku sai ba amma in ka ji bas, kaima za ka san ka ji abu gaskiya.

A'a, gaskiya bamu da Wi-Fi a gida. Kaga kamanni da shike ina da waya ina da kuma sistem, ina amfani da Wi-Fi daga waya na ne, zuwa akan sistem ɗina, in ma zan yi wani abune akan laptop ɗin gaskiya.

Gaskiya akwai abubuwa da muhimmanci, su yanayin daɗi gaskiya. Na fi son yanayin da aka ce in dai ka samu kuɗi haka ka fita ka je ka sayi abubuwa da dama, kayi niyan ka saya ko abune naman kuɗi aka je ka saya kai jaɗi to.

Eh, ina son karanta littafi amma ni ba wai ina, ni mai sanin son boko ba ne haka. Kawai ana dai ne saboda ba mu san inda gobe zai kasance ba, amma dai ina son karatun littafi gaskiya.

Eh na iya biyan kuɗi ta waya. A wannan zamanin ai in baka iya buɗe, in baka iya biyan kuɗi ta waya ba kaga sai ayi, tafi a barka. Kamar yanzu a zamanin nan muna da su Pam pay, muna da su Opay, muna da su Money point da sauran su.

A'a gaskiya bana samu, bana fatan samun cin yawa fa gaskiya bayi da kyau dai zai cin mun yawa. A'a ni gaskiya ni kan komai da nakeyi dai ina yi dai da kaina bana so wani yanzu ya mun cin yawa ko bana fatan samun cin yawa gaskiya.

A'a gaskiya bana amfani da mataimakin murya. Murya na kam zallan murya na ce wato yanayin murya ta. Bana amfani da mataimakin murya gaskiya.

Gaskiya muna kare kammu daga sauro da shiganet wato gidan lantarkin sauro girma sabo da bisa garimmu gaskiya ana yayin sauro sosai sosai gaskiya.

A gaskiya ni ba wani son abinci mai yaji bane. Amma dai a nan wuraren dai za ka ga mutane masu son yaji kamar hauka. Amma ni ba, ina cika son yaji bane sosai ba a abinci gaskiya.

Eh, amma ni ina cikin mutanen da suke ba da shawara a wurin aiki saboda ni da ogana na gaskiya muna da zaman zumunci kuma ina kai mishi wani abu ko shawara haka, yana yarda ya saurara ya ji abin da zan faɗa mishi.

Eh, ina iya bada barkwanci ba gaskiya saboda wannan, na ga kamam ba wani abu mai wuya bane. Ko ma in ya natsu ana iya yi, ana iya koyarwa, ana iya koya, azo ana zama.

Eh mana ina yin ciniki a kasuwa ke, to in ba yin ciniki ba a kasuwa, in na kai kuɗi kawai, ai sai in je in tafi kamun su, ai in dai sun gyamu, eh ga farashin wani abu haka.

Ina shaƙatawa lokacin hutu, inna je na samu wani inuwa haka, na nema kuɗin montina haka, kuɗin wani abu dai. Na, abun da indai na sha zan je kai na lafiya lau.

Ina son ruwan ruwan 'ya'yan itace fa, wato gargajiya kenan gaskiya yana da kyau. Tun yana yaro ma yana da sha saboda yana da maganin cututtuka da yawa gaskiya.

Gaskiya, abubuwan da nake yi da babu wutan lantarki, wato ina karatu, a'a ko inje in yi wani abu dai da ya kamata nayi, tun da babu wuta ko inje in yi karatu ko in yi wanke wanke ko in share gida haka dai duk abubuwan da nake yi kenan indai babu wutan lantarki gaskiya.

Ina rera waƙa kan lokacin wanka. Ai kowa ma a gidanmu, ai sun sha gaya mun kai wai kai baka iya wanka kai shuri ne. Haba ainika a cikin wanka ai dole sana'ar waƙa ai.

Gaskiya ina kula da ƙash in a kowane wata. Zan je shagon aski a mun aski a samun dye, haka kuma na iya zama dai akwai tsabta.

Eh, wasu lokaci dai ina samu lema kaga sai in riƙe. Amma wasu lokaci dai in dai ban samu lema ba, ba laifi ma. A tafikowa akan ekwai. Raga ni dan Najeriya ne.

Gaskiya awajen aikin mu fa bawani hutu fa amma akwai lokacin da ake bayarwa saboda hutu. Na, wato in ma abinci za ka ci ko wani abu de haka, to a lokacin ne nake dam samu ɗan chance in huta gaskiya.

Eh na iya tsallon igiya fa. Gaskiya ina yi saboda in rage ƙibon jiki na ma saboda wasu lokaci yana da kyau ka na yin irij wannan kana kananan abubuwan saboda yana da taimako a jikin mutum.

Ina share kurare a, a gidanmu kowane sati. So wadabbawa yana cika zama a gidanmu sosai sosai. So indai mun dawo aka daga IT, em, a weekend yana yi musam lokaci haka sai mu share duka guran da ke cikin gidan.

Eh, kujerunmu gaskiya suna daɗi fa. Daɗin zama wato shine abun da gaskiya na nafi so sosai a wajen aiki saboda yanada kyau ace mutum inma zaka zama kaɗaɗe, ace ka zama a kujera mai daɗi.

Eh, ina sanya hula fa. Amma ni kam ba kowane lokaci na ke sanya hula ba. Haka in nasa gari ina iya sanya hula. Wasu lokaci ma in ban sa ba, ba na sanya wa kawai depending on, um, hali da zan samu kai na ne a ranan.

Ina fara aiki a karfe bakwai na rana, ato karfe bakwai dai na safe ne, ato a lokacin muke fara aiki saboda aikin mu gaskiya ana sammako.

Gaskiya wajen aikin mu ba wani rikici ba, inma rikici ne ba wani abu da muke sassanta da yawa ba ne. Amma in dai ya faru hakan dai kaga akwai abubuwan da za mu yi a aiki.

Eh, wayana gaskiya tana dai, tana iya daidaita haske da kam kam. A cikin wannan ne abubuwan da ni na yi da kai na gaskiya amfanin riƙe waye ke nan.

Gaskiya ina ayyuka dai dayawa dai a gida, amma dai wanke wanke de a gidan mu dai, anbar mun ne gaskiya ina ke yin wannan aikin ne a gida.

Na fi son kofi ba, saboda kofi baya cika saboda ci sosai kaman shayi. Haka dai shayi in ka sha shayi haka, bisa ri ma sai ya sabka a rana, zaka iya zuwa banza har sau goma.

Gaskiya, ina cin magana abokan ciniki saboda gaskiya ciniki yana da kyau gaskiya. Ban wai za ka je kasuwa bane ka je ka sai abubuwa. Yana da kyau a ce wa su ma tunda kun saba zuwa kasuwa, kun saba ganin juna su iya su rage ma wani abu gaskiya.

Gaskiya inda kwana kullum mai karfe biyu na dare nake kwana kullum kuma in tashi karfe shida. Wani sa'in in tashi karfe huɗu ma saboda in yi shirye shirye kafin in tafi aiki.

Ina amfani da sabulun gida ne, wato sabulun da ake kira. Black Soap. Ni nake amfani da shi saboda ƙurarrajen jikina da dai sauran su dai a haka gaskiya.

Ina jin tsoron kwari, ke ko wane abu yazo cije ni, yazo sa jiki na ya fara, kaikayi ko wane abu dai haka, to dole a ce wai ina jin tsoron kwari a malam. Toh ni kam gaskiya ina jin tsoron kwari.

Eh ina son kallon wata da dare, gaskiya sai yana da daɗi. In kana da huɗurwa kaga, in baku fita da dare sai kuna kallon watannan tare. Amma ni dai ba wai ina cika son kallon shi bane gaskiya.

Na fi son alkalami gaskiya alkalamin ta fi daɗi, ta fi daɗi ma a hannu, ta fi daɗi a wajen aiki, ta fi daɗi a kome kome gaskiya. Alƙalamin nan ta fi gaskiya ba laifi.

Ina jin, ina jin kukan zakara da safe kullum kai. Ha a wurin mu, a gidan mu ma muna da zakara kaman guda biyar. Kullum da safe dole mu ji kukansu wa.

Eh, a ciki na ke kwana, a cikin gida na ke kwana ai, saboda sanyi. Sauro, kara wani abu ma ya zo ya harbeni ko wani abu haka. Saboda tsaro, so dole ace na kwana a cikin gida ai malam.

Eh, hakkin ina apps na sanarwa, to ya zanyi in gane me yake faruwa a cikin duniya, in bar kuna apps da aka sanarwa ba a cike.

Na fi son bikin walima wato, bikin aure kenan da kowa da kowa zai je gana, za a ci a taro, ayi aure, a ci abinci, a yi shagali da yawa da dai sauran su.

Eh, bawai na iya wani, wani iya sanya tabaru bane amma idan, idan na samu lokaci dai, idai na ga mutane ma suna yi, ka ga nima ina iya sanya tabararu gaskiya amma ba wani abu wai, wai ace wai za bani, wai ni na sa, ba yi bane kowani abu haka.

Abubuwa ina yin abubuwa da dama saboda ƙarin aiki gaskiya. Wasu lokaci nakan fita in je inyi gudu saboda in samu ƙarin ƙarfi. Kaga samun ƙarin ƙarfi yana sa mutum ya ƙara aikin shi gaskiya.

Gaskiya, ƙungiyar da muke aiki da su gaskiya muna aiki cikin kwanciyar hankali kuma cikin yanayin zamaninmu, masu yabi da fa'i, masu ba haniya ba, kuma lokacin koyi muna aiki ne cikin mutunci da kuma wani ƙungiya ne.

A'a ni kam bana zama kan guguwa a gaskiya. Nafi son zama ko kujera ko wani abu da aka bayar wai mutum ya zama. Amma indai akan biyu ba ne gaskiya bana iya zama akai gaskiya.

Na fi son kayan zaki ba. Haba, me zan yi da gishiri? A jikina wallahi, akwai wani lokacin da na sha gishiri, fuska na har kumɓura ta yi wallahi. Ni kan da gishiri dai, ba na son gishiri sosai gaskiya.

Gaskiya inda na samu mura ina zuwa shagon da ake sayar da magani, inje in saya magani, kokowa inimo sweet masu zafi haka dai, kokoma ginger haka dai, duka duk wannan abubuwan duk suna ciki.

Nawa nisan kake iya tafiya a kafa gaskiya? Na fi son tafiya da keke ba gaskiya. Inde za ka ce za ka taka daga nan zuwa Central Lek kafa gaskiya sai ka sha wala. Amma inda kike ne, Londonan kaje Londonan kadawo.

A'a, gaskiya wayana baya cika cika gaskiya. nI dai wayana a kowane lokaci yana hannuna, in ma zan turama abu ne, nan da nan na turama, nan da nan ka bani waya nani gaskiya bana cika son hayaniya.

Gaskiya ina tabbatar da ingancin aiki da ni ina sake dubawa da kai na in ga a'a an yi abu daidai, in ma abu baya daidai ba nisai in iya in gyara.

Gaskiya abubuwa me muhimmanci a cikin abun dukka shine faɗin gaskiya da rufin asiri. Gaskiya indai kai abokina ne, zanso ace kai mutumin gaskiya ne ko kai mutumin kirki ne.

Gaskiya ina jin tsoron abubuwa da yawa fa gaskiya, saboda ina jin tsoron kare, ina jin tsoron kulya, ina jin tsoron ɓera ma saboda ɓera gaskiya naga ɓera kamar yayi abubuwa da yawa kuma yana da cututtuka da yawa.

Eh, ina kallon Inuwa na gaskiya sosai da sosai amma wannan na fishi, na fi yin wannan da nake yaro amma yanzu da na girma bana cika kallon Inuwa gaskia.

Ina karɓan kira a aiki sau uku, sau biyu, sau huɗu. Wani rana ma har sau biyar saboda yanayin mutanen da suka shigo suna nemana ne ko abin da zan iya yi ma ogan mu a wajen aiki.

Awa na iya rera waƙa, waƙa ma sosai haka kuwa wakar nan mai tana iya. Dama da ke na fara haduwa, ta na yi aure tun tun iya dama da ke na kai ƙaruwa wayyo, soyayya na da daɗi.

Gaskiya mukan, a gidanmu kuɗin da muke biya na kuɗin wutar lantarki dubu huɗu ne, wani saye dubu uku, wani saye dubu uku da biyar, wani saye dubu uku da ɗari biyar, wani saye dubu biyu da ɗari biyar wani saye kuma dubu ɗaya da dubu ɗaya.

Eh ina koyan lang, ina koyan yarurruka da yawa, ina koyan Fulatanci, ina koyan yare dan jos ina koyan wato angasawa ke nan kuma na jima na fara koyan Chinese.

Gaskiya na fi son in yi wasanni da yawa fa amma indai wasa ne, na fi son wasan kwallon kafa saboda gaskiya yana da daɗi kuma ita na fi gane wa kuma ita ta fi burge ni.

Ok ina gane koke koke in an mun bisa inda zan iya gane wa saboda yana da kyau a ce mutum ya ma wurin koke koke za ka gane ko ma za ka ma wane kaga sai ka iya mai shi shima ya gane.

Na fi son burodi da ba slice ba ne, wato wanda da hannu za ka jiaga shi, ka yanka shi, ka ci shai da shi. To na fi son burodi da ba slice ba ne.

Gaskiya rubutuna ba da kyau ba. Wallahi rubutuna in ka ga rubutuna kamar rubutun likita in ka san Chinese. Wallahi rubutuna dai cap sai a hankali gaskiya.

Gaskiya wurin aikin mu babban wuri ne. Za ka ga indai ka shiga, za ka ga tebula, ka ga mutane da yawa, kowa na cikin hidiman shi, kowa na aikin shi daban daban. Wurin aikin mu dai gaskiya babban wuri ne.

Eh, ina da dabba a gida, ina da kaji, yana da kuliya, ina da kare, ina da tsuntsaye wato baru kenan. Duk ina da su a gida. Ina ajiye su saboda ni, ni mai son kiwo ne gaskiya.

Eh, yau ma kafin na yanka wasun ma sanda na yi kuka. Saboda ban san abun da yake sa ya shiga ama dai kukan nan dai, inda kana yanka albasa dai sai ka yi wannan dai na sani.

Hawan keke gaskiya na iya hawan keke tun ina yaro kam na koya wannan. Har yau hawan keke baya taɓa mun wuya gaskiya, inda hawan keke ne gaskiya ni na iya wannan baya mun wuya gaskiya.

Na fi son miyan karkashi ko miyan taushe ko miyan, eh, ko miyan masara da irin wannan miya dai gaskiya. Sun fi burgeni in kasa mai cika samu to, haba malam.

Gaskiya ina kiɗa yaƙaya ke so uku, so biyu a rana, so ba da, bisa da yana yin da abun ya zomo amma dai yana yi dai so biyu, so uku dai a rana.

Gaskiyani, na fi ganin cin abinci ba da cokali ba dan haka hannu ne, sai dai indai tuwone dai sai mutum ya ci baye yana iya cin da hanu, amma indai shinkafa ne da cokali ake ci.

Na fi son shafa mai inde mai shafawa keke kumaa. Na fi son shafa water lotion ke nan amma indai man chin abinci ne. Na fi son manja, fiye da man gya da.

Ina aikin bayan lokaci, ah, indai, indai abu ya kama abu kenan. Amma ni gaskiya bana son yin aikin cikin bayan lokaci ba saboda ni gaskiya aikin ma ba wai na cika son zuwa bane sosai sosai.

Ina cin abinci mana a wajen aiki, in na samu maɗayan maltina na koɗan biskit haka koɗan ruwa dai don kurkure ba gida kafin in samu inje gidan abinci mai kyau a gida.

Ni an haife ni a watan sha daya, wato watan sha daya November ranan sha daya shekara dubu biyu da uku indai nine.

Ina share daki na so ɗaya, so biyu, so uku a rana. Wasu lokaci ma in dai asati ne ina iya share daki na har sau goma. Amma dai ba dai kullum ake shara ba, sai dai share daki yayi datti. Ko wani abu ƙashi ne, sa'ad da kyankshen sai a yi share, a yi share, a yi share. Amma dai in dai share ɗaki na ina iya share daki na so ɗaya, so biyu, so uku, duk a rana dai. Haka dai ake, ake, ake. Amma wasu lokaci ma ba lallai a ce wai ina share sama ake, ake a can ma. Haka ina iya yi so ɗaya a rana, ina yayin ma so biyu ma asati, ina yayin ma a wata ma ina yayi ma so uku. Bisa da datti na tara a ɗakin kuma abubuwan da na yi a ɗakin dai haka dai.